Eh, a ina tafiya wurare musamman ina da buƙatar wani abu zan je wani wuri. A sai in kama hanya in tafi. A wasu lokutan kuma, nakan bi hanyoyin da nasan sun fi sauƙi. Wani lokacin in hau abin hawa, wani lokacin kuma in tafi a ƙafa. Ya danganta dai da yanayin nisan wurin da nake so in je.